To 'ya'yan itacen dai da ke da amfani a jiki za'a iya cewa kaman 'ya'yan kaɗanya da 'ya'yan gwaiba haka ko a ce 'ya'yan darbejiya ana amfani da su ana mayuka na shafawa ko kuma ma har dai ana iya niƙawa a sha yanda dai abubuwan ta kama.

To ai girmama manya kuma a ba su girma. Ai kusan za a iya cewa duk abu ɗaya ne. Dan muddin ka girmama zakaba babba girman shi zaka iya risinawa ko ka tsuguna ka gaishe shi kaga ai an samu abun da ake nema a nan an bashi girman da yake so.

To ai ita acaɓa ko keke NAPEP, ba ƙaramar rawa suke takawa ba, dan da ace babu su gaskiya za'a wahala sosai sosai. Dan ba wanda zai iya zuwa aiki. Dan ta ina ma zaka samu abinda zaka samu kaje aikin. Shine babban matsalar.

Eh to a lokacin da nake jin damuwa, abun da nake yi baya wuce in samo kallo a waya ko a TV. In kansa, in kalla don shi na san zai ɗauke min hankali. In ka ce zaka zauna kabar kanka da damuwa ai abubuwan zasu ma yawa.

A waya zan iya cewa dai na fi amfani da ace Facebook. Ina amfani da YouTube haka, sai kuma wa ƴan su dai wanda ba a rasa ba. Amma gaskiya dai na fi amfani da irin su Facebook ɗin nan haka da su ƴan YouTube ɗin na. Dan kalla abun da za ka kalla jefi jefi.

Gaskiya bana son wurare masu hayaniya. Wurare masu hayaniya ai baza ka iya zama kayi abun da kake so ba. Tunani ma sai nemu ya gagare ka, don abin to wannan yayi ihu, wancan yayi ihu ta nan kaji dariya, can kaji kaka bi can. To ai, aikin ma kwata kwata bazai yiwu ba. Sai dai ka koma ka zauna kai ta kalle kalle. Wurin nan ba wurin so bane gaskiya.

To yawanci abota ni dai ba zan ce tana ragewa ba da shekaru amma kuma haka ne tana ragewa da shekaru. Za ka ga wasu ayyuka sun kai su wani guri, wani kuma yayi aure abubuwa sun tafi. To haka sai ka ga an rabu wannan yana wannan gari, wancan yana wannan gari. To ba za ma a samu ana haɗuwa ana magana ba. Yawanci dai haka dai abin ke faruwa.

Toh dai ita kuɗin da ake bin mutum ko kuɗin da za a ce bashi yawanci ana biyan ta ne ta waya ko ka ba mutum abin shi ta hannu. Yawanci ai zaka iya cewa a ranan da aka baka katta daɗe in tayi sati ko tayi wata sai ka biya mutum dan karka manta. Za ka iya sa alam a wayan ka don ka tuna ranan da ka ci wannan bashi yanda za ka biya shi.

To ai kuɗi ita dole a tsari yanda ake kashe ta. Dole a tsara yanda ake kashe ta. Za ka yi budget ɗin ka. Zan kashe ka za, lokaci ka za zan ajiye kaza. Ƙila zan ajiye dubu goma in ajiye shi zan yi a kuɗin mota. Zan ajiye dubu hamsin zan yi abinci. Zan ajiye dubu goma zan ɗan kashe a kaina haka haka. Ai za ka faffasa kuɗin ne yanda zai kai ma har lokacin da za ka ƙara samun wani kuɗin.

Yadda ake zaɓin kyauta ai ya danganta akan waza kabawa kyauta wanda za ka ba kyauta za ka zauna ka duba kayi nazari wane irin abubuwa yake so sai ka zauna in ka gano abubuwan da yake so kaga ka samu sauƙi sai kaje ka siya wannan kyautan. Dai dai ga wanda zaka bawa wannan kyautan.

To hutawa dai a tsakiya ranan aiki abu ce wanda zan iya cewa ya kamata. Dan in kace zaka cigaba da aiki kan ka zai iya ɗaukar caji. To hutawa zaka samu dan shyinka da ɗan buredin ka daɗan ci. Ko kuma in ba ka, ba ka iya wannan ba za ka iya zuwa ka samu abincin ka. Ka siya abinci a waje a daidai lokacin da kake da sararin hutawan nan sai kaci kafin ka koma aiki.

To de shi sauro, yanda ake kare shi ka kare kanka daga sauro baya wuce ka siya maganin sauro na fesawa ko na kunnawa. In ka kunna, ka san aƙalla zai kashe ma wa'innan abubuwa. In kuma baka da ƙarfin yin irin wa'yannan, zaka iya siyan gidan sauro. Ka sa kayan ka, hankalin ka kwance sai dai ka ɗaga shi ka shiga ka san ba yanda za a yi sauro ya shiga.

To tafiya ta mafi nisa zan iya cewa tafiya nayi ne daga garin da ake kira Kaduna zuwa garin Yobe State, Damaturu. Tafiya ne muka yi na aƙalla awa goma aka yi a cikin mota. Ana tafiya tun daga sanyin safiya har zuwa yammacin ranan nan kana cikin mota.